A'a, ina yin addu'a kullum. Gaskiya muna yin addu'a kullum. Ko da yaushe na samu lokaci ina yin addu'a. Muna addu'a kullum. Daga safe ne ina tashi nakan yi addu'a, da rana, da yamma ko ma wani lokaci dai. Gaskiya ina yin addu'a a ko da yaushe. Alhamdulillah, ina yin addu'a kullum a kowane rana, kowane dare, kowane lokaci ina yi. Sosai ma sosai ina addu'a.